Wayarka tana daidaita haske da kanta? Eh wayana yana daidaita haske da kanshi. In na shiga haske yana ƙa, yana rage haske in na shiga duhu da ƙa.

Yaushe ku ke cin abincin rana? Ina cin abinci rana da yamma. Ana cin abincin rana da ƙarfe biyu na rana.

Yaya sa hannu naku yake? Eh ina saka hannu ne lokacin da naji sawa hannu.

Kana iya dafa abinci? Eh ina iya dafa abinci da kaina. Ina dafa abinci da kaina.

Wani abinci gargajiya kake fiso ina son abincin gargajiya ne.

Yaya kake jurewa zafi? Ni bana jurewa zafi bayanda zan yi, amma ina da fanka da ita nake jurewa zafi.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Ina ajiye hotunan wayana ne a cikin file.

Kana iya ɗinka tufafi? Eh ina iya ɗinka tufafi har in ɗinkawa wani ma kuma in ɗinkawa kaina in saka.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Eh ina hutawa a wurin aiki ne bayan na gama aikin sai na huta.

Yaushe kake cin abincin dare? Ina cin abincin ni darabu kafin na kwana, nake cin abincin dare.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Eh, ina bayar da ra'ayi a aiki lokacin da buƙatar hakan ya ta.

Ina iya gabatar da rahoto? Eh, ina iya gabatar da rahoto. Musamman in wani abu ya faru.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Ina tsara ayyukan da suka fi muhimmanci ta hanyar da za su fi yi mun sauƙi.

Kana lulluɓewa da bargo? Eh ina lulluɓewa da bargo in zan kwanta. Na kwana.

Wace rana kike zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ranar laraba da safe.

Yaya kake neman izinin hutu? Ina neman izinin hutu ne lokacin da nake son yin tafiya, sai in tambayi ogana izini ya bani hutu.

Kana riƙe riga a aljihunka? Eh, ina riƙe riga a cikin aljihuna.

Mai kake yi don kiyaye lafiya? Ina ƙoƙarin kiyaye cin abinci mai kyau ina zama a guri mai tsafta don na kare lafiya na.

Mene ne abin da kake tunawa daga yaro? Abin da nake tunawa daga yaro? Ni ban sani ba.

Wane irin tsintsiya kake amfani dashi ina amfani tsintsiya mai laushi da tsintsiyar kwakwa.